Kullum da daddare ne nake kwana. Dare shine lokacin da mutum zai samu kwanciyan hankali domin ya yi bacci. Lokacin dare shine lokacin da ayyukan mutum yake ƙarewa ga wasu mutane. Lokaci ne na hutu. Ni ma kuma dare shine lokacin da hankali na yake kwanciya don in yi bacci. Dare kullum a kullum a kullum dare shine lokacin bacci na. Dan da yake rana ayyuka nake bana yin bacci da rana. Karatu na, ayyuka na, tafiye-tafiye na kome da rana nake yi. Amman shi in dare ya yi a lokacin nake samu in yi bacci. Dan lokacin kowani ɗan adam yake samun kwanciyan hankali ya yi bacci don ya samu kwanciyan hankali da natsuwa don ya tashi gobe cikin ƙosasshen lafiya.

Kana iya tuƙin mota? Eh ina iya tuƙin mota. Tuƙin mota wani abu ne mai sauƙi amma abu ne mai wahala ga wanda bai koya ba. Farko don ka kare kanka daga abubuwa marasa kyau shine ya kamata ka je ka koya mota don ka kare kanka daga hatsari. Kuma mota ga yaro ƙarami abu ne mai hatsari babba. In mutum har shekarun shi bai kai sha takwas ba a dokan bature bai kamata ya tuƙa mota ba don saboda abubuwa da yawa. Ni na koya tuƙin mota ne lokacin da na kai shekaru sha takwas. Lokacin da na kai shekaru sha takwas, baran taba mantawa ba. Rana daya ni da mahaifina muna tafiya a cikin mota sai na kalla wata ya kamar ni mai shekaru iri na sai tana tuƙin mota. Sai abin ya bani mamaki sosai. Na ce "ah baba laa ga waccan tana tuƙa mota fa". Sai ya ce "mun za ki tuƙa ne?" Na ce "wallahi ina so in koya in zai yiwu". Sai ya ce "abu ne mai sauƙi tunda shekarun ki har ya kai sha takwas a duniya za ki iya tuƙa mota amma sai na koya miki yanda za ki tuƙa da yanda za ki riƙe shi mai kyau da yanda za ki kare kanki daga accident zuwa abubuwa da yawa". Na farko shi ne an kai ni filling station wani waje babba ana ce mai wajen babba wadanda ake koyan mota. Wajen da filli ne babba sosai wanda za'a koya maka shi cikin kwanciyar hankali za ka koya da natsuwa. Da muka je wajen sai baba na ya zauna a kusa da ni sai ni ma ina zaune a cikin mota. A lokacin ne na koyi yanda ake tuƙa mota. Aka nuna mun yanda zanyi in zan iya santa, zan iya yin birik, zan iya yin lungu ko kuma zan iya gaucewa daga wani mota daga wani hanya zuwa hanya. Shi abu ne mai sauƙi yanzu mota yaro ya koya amma indai har shekarun shi ya kai sha takwas a duniya. Tuƙa mota shine abu mai sauƙi yanzu saboda akwai motoci kala kala automatic ya zo wanda ba sai ka koya za ka tuƙa ba amma har in shekarun ka ya kai wannan sha takwas a tsarin bature kenan. Na ji daɗin koyan tuƙin mota. Bayan haka sai na koya kuma har yanzu na iya tuƙa mota.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo. Lulluɓe da bargo ana yin ta ne lokacin da ake jin sanyi. In kana jin sanyi, sanyi ya zo, dole ne ka lulluɓe da bargo don ka kare kanka daga sanyi. Sanyi shine abu ne ba mai kyau ba yake iya shiga jikin ɗan adam. Amma duk lokacin da sanyi ya zo, ya kamata ka lulluɓe kanka da bargo don ka kare kanka daga sanyi. Wasu dai ko jikinsu ne ko yanayinsu ne, su basa jin sanyi da yake basa lulluɓe kansu da bargo. Halitta halitta ne. Wani yana jin sanyi jikinshi da wuri, wani kuma shi sanyin kwata-kwata baya ji duk sanyin da ake. Amma bargo shine abu ne mai amfani don ka kare kanka daga sanyin da zai fuskance ka. Ni dai ina lulluɓe da bargo kowani dare zuwa har gari ya waye da safe. Bayan gari ya waye, rana ta fito, to lokacin sanyi ta zama babu. Zan iya buɗe jikina kuma in na buɗe ma ba abun da zai same ni da yake sanyi ya zama babu. Amma in akwai sanyi, ba zai yiwu mun in buɗe jikina ba. Dan buɗe jiki sanyi ya fuskance ni zai samu jikina kuma ni asali na bana son sanyi. Sanyi ba abu ce wanda muke shiri da ita ba. A kowani sanyi mahaifiyata tana bani bargo na lulluɓe kaina jikina da bargo in kare kaina daga sanyi.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci. Citta abu ne mai amfani sosai, mai amfani sosai ga ɗan adam. A jikin ɗan adam, citta yana daga cikin abubuwan sinadarin abinci wanda nake zuba a abinci na kuma wanda nake son shi sosai. Citta ina zubawa a kunu na, a abinci na kuma wata na har ma in nika ɗanyen shi in sha shi da lemun tsami. Yana amfani sosai a cikin ɗan adam. Yana wanke cikin ɗan adam, yana maganin cu-cucuttuka diyawa a jikin ɗan adam. Citta abu ne wanda take fitarda warin baki, dauɗan baki, amosanin baki. Yana, yana amfani sosai kuma yana magani sosai. Lokacin da haƙori na, watarana ba zan taɓa manta ba, haƙori na ta yi jini. Bayan ta yi jini sai na kalla haƙori na ta yi jini sosai, yana fitar da jini sai na tsorata. Na ce, "Ah, me ya samu haƙori na?" Sai na tambaya ɗan uwa na Doctor Adam. Na ce, "Me ya samu haƙori na yana jini?" Sai ya ce mun, "Amosari ne."

Kana iya busa saki? Eh, ina iya busa saki. Ina busa saki ne ba don komai ba, don in ciccire dattin da yake da yake cikinsa kuma da ɓawoɓawon da yake cikinsa domin ya koma fari kal don in ka dafa zai nuna kyau a ido. Saki har in ba ka busa shi ba, abincinka ba zai taɓa yin kyau ba, ba zai taɓa yin daɗi a baki ba. Ɗanɗano wanda aka busa daban yake da wanda ba a busa ba. Busawa abu ne mai amfani ga ya mace ta koyi busa saki in za ta dafa abincinta. Busa sakin nan na koye ta tun lokacin da nake ƙaramata nake gani mama ta take busawa lokacin da zamu dafa abincinmu a kodayaushe don ya nuna kyau a ido kuma ɗanɗano a baki. Shi saki abu ne wanda baya so datti da abubuwan da basa kama da shi. Domin in ka busa sakin nan, zaka sassamu datti dattin da yake cikinsa har ka fitar da shi kuma sai ya nuna mai kyau in an dafa shi. Busa saki yana da kyau sosai.

Wani lokaci na rana kake so? Lokacin ranar da nake so a cikin ranaki shine, ranan Juma'a. Ranar Juma'a shi ana kiransa har babbar rana. Lokaci ne na farin ciki kuma rana ne na farin ciki. Ranar Juma'a yana daga cikin ranar da aka haife ni, sai sa kowane lokaci in Juma'a ya zagayo ya dawo, ina cikin farin ciki, daɗi nake ji kamar an bani kyautan gida da hajji. Ranar Juma'a yana daga cikin ranar da musulmai suke zuwa Jumma'a suyi sallah. Maza da yara da tsofoffi wanda ƙarfinsu ya ƙare, suna zuwa suyi sallah su bauta wa Allah. Ranar Juma'a yana daga cikin ranakun da ake yawan salati ga Annabi Muhammadu Rasulullah SAW. Na lokacin Juma'a kuma ranan Juma'a shine ranan Juma'a, ranan da nake so a rayuwata. A duk ranan da ranan Juma'a ya zo, ina cikin farin ciki, farin ciki ko ta ina. Acikin kuma ranan akwai wani sa'a.